Kujerun na suna da daɗi, suna da laushi musamman lokacin da nake gida ko kuma gaskiya da kamar wuya gaskiya.

Eh ina tafiya kasuwanci kasuwa. Ina tafiya kasuwanci kasuwa wajen yin sana'a ta. Kuma ina jin daɗi sosai musamman lokacin da nake kasuwanci da al'umma da mutane baki ɗaya a wajen kasuwanci na.

Cikin jerin kayan da aiki da na ke amfani da su a wurin aiki su ne normal kayan sawa na gifa. Wani lokacin kuma muna sa kayan aiki iri ɗaya da sauran ma'aikata.

Sau ba adadi na ke ƙidaya kayayyaki, sabida munada kayayyaki masu yawa kidayansu ko kuma na ce ƙirga su yana da daɗewa amma dai muna da kayayyaki masu kyau.

Abubuwan da suke sani dariya suna da yawa, amma ɗaya daga cikin abubuwan da suke sani dariya shine barkwanci da kuma labarai masu ɗauke kewa da saka dariya.

Ina gaishe wa mutane kamar na ce ina kwana da safe kenan ko kuma in ce ina wuni da rana. Har da yamma ma ina gaishe da mutane cikin girmamawa da ladabi.

Abubuwan da nake yi don kiyaye lafiyan jikina sune, na kan fita duk safe motsa jiki, sannan ina matuƙar kiyayewa abubuwan da nake ci wanda na san za su zama illa gare ni ina yawan kiyaye lafiyata.

Kullum na kan je kasuwa amma na fi zuwa kasuwa ranar Litinin. Wani lokaci in je Talata, wani lokacin na je kasuwa Laraba, wani lokacin kuma na je kasuwa ranar Alhamis. Amma dai ranar Juma'a dai duk sati ina zuwa kasuwa.

Yaya dangantakar ka da abokan aiki? Dangantakar na da abokan aiki na yana da matuƙar kyau. Ba ma samun matsala tare da su. Muna aiki tare. Abokan aiki na su ne abokanai na.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina yin motsa jiki kullum da safe. Wajajen ƙarfe shida in na fita, bana dawo wa sai ƙarfe sha ɗaya. Musamman yanda wannan abunda nakeyi mai suna motsa jiki kullum ina yi.

Yadda nake jira a layi, ina bari a sallami duk wanda yake gabana ya kasance an gama tarban shi. Ina jiran layi, bana ina bin layi koda yaushe.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantaka ta da maƙwabta na muna zama cikin ƙoshin lafiya tare da maƙwabta na. Su ma maƙwabta na suna jin daɗin zama da ni. Muna zaune cikin ƙoshin lafiya ko da yaushe ba haya niya.

Wani lokaci na rana ka ke fi so? Ina fi son lokaci na ranan Litinin, saboda ranan Litinin shine rana na farko, ranan aiki da kuma ranan Juma'a.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abubuwan da suke gaba na ƙwarin gwiwa a aiki shine yanayin yadda nake yin aikina cikin annashuwa da jin daɗi. Ina samun ƙwarin gwiwa sosai wajen abokanan aikina.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Na kiyaye kalmar sirri sosai musamman idan mutum ya ce na kiyaye kalmar sirri na abin da muka tattauna, na kan iya bakin ƙoƙari na domin kiyaye kalmar sirri.

Kana. Iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Domin tun lokacin da na ke yaro, na koyi hawan keke. Kuma a gaskiya yanzu na iya hawan keke sosai ba tare da matsala ba.

Yaya kake kawowa gidan ku? Ina kawo wa gidan mu kayan abinci, sannan ina kawo wa gidan mu abubuwa da dama wanda zai sa su farin ciki da annashuwa da jin daɗi.

Wani irin tufafi nafiso? Irin tufafin da nafi so shine tufafi namu na gargajiya. Wani lokacin ina son tufafi mai kala fari, da tufafi mai kala kore, da tufafi mai kala ja.

Wace biki ka ke fi so? Bikin da na fi so shi ne bikin ƙaramar sallah da kuma bikin babban sallah, da kuma bikin da muke yi kowane wata.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Duk lokacin da nake jin damuwa nakan yi addu'a domin na samu yayewan damuwa ko kuma na kwanta nayi bacci domin damuwan ta samu ta wuce.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh, ina siyan kaya a yanar gizo. Ta wayata ta manhajar da ake ƙira Temu, a yanar gizo nake siyan kayana.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh amma ba ko da yaushe nake amfani da mataimakin manya ba duk da wani lokacin ina amfani da mataimakin murya domin taimaka min wajen aiki na cikin sauƙi.

Wane launi kake so? Launin da na fi so shi ne launin ja, domin ƙungiyar da nake ƙwallon ƙafa a ciki jan launi suke amfani da ita. Ina son launin kore sabida ƙasa ta.

Menene burinku a aikin? Burina a aikina ya samu karɓuwa a wajen mutanen da nake hulɗa da su da abokanan arziki da muke aiki. Burina a wajen aiki kenan kamfanin mu ya zama na ɗaya a duniya.

Yaya, yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashi na wajen wanke shi da sa mai mai wanda zai saka gashi na laushi da kuma ya yi kyau sosai.

Wane irin tsintsiya kake amfani dashi? Ina amfani da irin tsintsiyan mai tsawo. Amfani da yake da shi tare da tsintsiya wanda nake share gidana da kuma falona.

Kana fison kuzari da safe ko da yamma? Ina fason kuzari da safe sabida a lokacin da safe na tashi da ƙarfi na amma zuwa da yamma bani da kuzari sosai sabida gajiyan aiki.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ina daidaita aiki da rayuwa. Ko wanne ina bashi hurminshi. Lokacin rayuwa na daban da lokacin aiki na ma daban, amma aiki da rayuwa dai dai suke a wajena.

Wane gudu na fanka kake fi so? Gudu na fanka wanda na fi so shine idan fankan ba mai gudu bane ina son number one. Idan kuma fanka ɗin ya kasance mai gudu ne ina son number three ko number four.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace. Musamman idan muna so muyi girki da wuri ko muna so mu dafa ruwan zafi shine za muyi haɗa wuta da itace.

Wayata tana daidaita haske da kanta ƙwarai. Tana daidaita haske da kanta saboda ni ba ma'abocin son haske bane sosai a kan wayata saboda sha'anin ido.

Kana fison hawan matakala ko lift? Na fison hawa lift, zoman shi lift yafi hawa matakala sauƙi sabida bazaka samu gajiya ba sabida shi matakala yana wahala amma ko lift cikin sauƙi zai kai ka inda kaza kai.

Kana tafiya da sauri? Eh, ya danganta da yanayin yanda nake son yin tafiyan. Idan inda ina son tafiyan ɗin da sauri ne, sai na yi tafiya da sauri. Idan kuma inda ba sauri nake yi ba sai na yi tafiya da hankali.